Wani yanayin ɗaki kafiso, ɗaki mai haske, mu mai wuri, mai iska sosai.

Menene abincin da ka fi so. Sometimes jollof rice, kokuma rice and beans shinkafa da wake wasu lokuta. Amma dai na fi son jollof rice da kuma tuwo da miya.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Tsintsiya irin namu na gargajiya da ita muke sharan gida, se wataran kuma mofa.

Yaya ka ke inganta aikin ki. Ta hanyar sa kaya masu kyau, ko kuma sa abubuwa ko kuma dai something dai original.